Ina hutawa lokacin aiki, lokacin hutu sai kawan ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu. A lokacin ne duk kowa zai tafi zai nema abinci ya ci, ya je sallah, ya dawo sannan a cigaba da aiki. Shine lokacin da ni nake yin hutu a wajen aiki.

Gaskiya ina son karanta littattafai. Karatu yana ƙara ilimi kuma ni mai son ilimi ne. In kana karatu, littattafai wa'yansu yana da taimako sosai a wurin koyar da kai yadda za ka yi sana'a, yadda za ka yi karatu, yadda za ka tafi da rayuwan ka lafiya lafiya. To gaskiya ina son karanta littattafai.

To gaskiya ina tattare ƙafafuwa, in dai zan zauna a kan tabarma. Amma de, in ina kan kujera, ba lallai bane in tattare ƙafafuwana. Don sabida, in ka tattara ƙafafuwan kana kan kujera, ba daɗin zama. Amma in ka dai akan ƙasa ne kan tabarma, ya fi daɗi.

To gaskiya, ni nafi son alkalami. Alkalami shi yana da dadin rubutu, kuma shi in kayi rubutu, ba zaka iya sharewa ba, shiyasa kana yin runbutu a hankali amma fensir shi baya fita da kyau kuma fensir ba a komai bane zaka ja zai fita, fensir shi kuma in ka yi rubutu zaka iya goge wa.

Abincin da nake ci da safe shi ake kira breakfast ko kari. To ya, ya dangan danka da ga ran da aka dafa abinci a gidan mu. Wata sa'i ana dafa doya da safe ko kuma mu sha biredi da shayi ko kuma in de ran aiki ne ba za a dawo da sauri ba za ci abinci mai nauyi kaman spaghetti ko shinkafa.

To ina amfani da Infinix Note 30, shi bayan an yi shi a 2024 ne, ƙira ƙiran Infinix ne a Note insu, zaka gan shi black dinshi, bayan shi gilashi ne kuma gaskiya wayan yana da sauri Infinix Note 30.

To gaskiya bana son wuri masu hayaniya. Wuri masu hayaniya yana damu mutum kuma zakaga yana iya sa ciwon kai da su matsalolika wurin hayaniya in ba zo an yi faɗa ba akwai takura da sauan su dai.

Gaskiya ba na tarawa. Don yanzu an dena amfani da tsabar kuɗi, an koma amfani da kuɗin fefa. Shine kawai amma ba na tara tsabar kuɗi. Tsabar kuɗi tara ta tana da nauyi kuma samun ta yanzun akwai wuya. Kuma ba a karɓan ta yanzu.

To, akwai hanyoyika dayawa, akwai sadaka, akwai kyauta, akwai kuma in mutane suna ɗan son ka yi musu wani aiki sai ka yi musu aiki da ba sai ka karɓi kuɗi a hannun su ba. To gaskiya ni ina taimakawa mutane ne da kuɗi in na samu ana ba wa mutane, dan sabida a rayuwa ba zai yu kai kaɗai ba baka taimakawa mutum ba.

Tuh gaskiya kayan zaki bana cika son shi, kayan gishiri ina son shi. Domin in ka cikason kayan zaki, kayan zaki yana kawo cutar diabetes. Diabetes kuwa gaskiya yana cutar da mutum sosai. Kayan zaki bai da kyau sosai a jiki kamar kayan gishiri ta wayan su lokuta.

Gaskiya ina shan madara. To ina shan madara a haka zan iya lasan madara kuma ina shan shi madara na ruwa ko kuma in ka samu madara ka sha da shayi. To madara dun gaskiya yana da daɗi kuma an ce yana, yana, yana ƙera jiki da kyau. Ina shan madara sosai.

To ni dai ina amfani da Vaseline ne, indai ta man shafawa kenan. Ta man shafawa ina amfani da Vaseline in famlikiya da kuma man dafa abinci, mutum na amfani da man gyaɗa. To shi famlikiya dai gaskiya yana manne wa da jiki. Jin yanzu a yadda muke a hamatan ɗanga, in ka shafa famlikiya yana riƙe jiki sosai sosai.

To ta danganci daga wani irin abinci, indai ina cin tuwo ne da miyan kuka ko da miya dai ina ci da hannu ne. Sannan dai indai shinkafa ko sufageti ko kuma wani abu dai da za'ayi amfani da cokali ina anfani da cokali. Sannan dai sai doya, doya ana cin shi da hannu wata sa'i, wata sa'i da cokali. Amma dai duka dai duk wanda ya zamana muna cin abinci da hannun dama ne.

To dai, makulle na dai in zan fita aljihuna nake tafiya. Ko wata sa'i ana ba ma maƙwabta dan sabida akwai ɗan uwan mu da zai zo daga makaranta bai sami mutum a gida ba sai ya karba. Amma dai inda muke ajiye maƙullen mu in za mu fita aljun mu ne ko in irin su mata a jakar su. In dai muna gida kuma akwai wani dutse, a akwai wani ƙusa a ɗakin mu muna ɗan rata ya shi a sama.

Ranar biyan albashi, in an biya mutum albashi abunda nake fara yi shi ne ina ɗan cirewa ina saving dan saboda saving dinnan yana taimako sosai a ran da baka da kuɗi ba sai kaci bashi ba sai kayi amfani da saving dinka. Ranar biyan albashi ya danganta ka, indai ranan an biya ka kana murmari wani abu kokuma kana da bashi a kan ka sai ka biya. Kaga shine abunda ake yi.

To gaskiya, nafi son in je wuri da sauri. Zuwa wuri da, da wuri da sauri yafi, yana kare ƙima kuma yana nuna kamewa da, da son yin abu. Ka gaa kaman muna da class, mutum zai je da sauri domin ya samu kujera a gaba da zai ringa jin lakcara da kyau da kyau. To zuwa da latti dai shi bai da daɗi. Dan wata sa'in zaka zo, za a kunyata ka. Za a ce me yasa ba ka zo da sauri ba. Kuma ba daɗi zuwa liti.

To! Ni dai ina son hulla. Ina son yin hulla kaman na kaftan na kubewa kenan ko kuma wata sa i facing cap don sabida rana. Ki kuma kube duka wanda na sa ka fatan za ka fita da mutunci da kima sai ka sa shi ka fita. Ki kuma facing cap in ka dan sa dan rigan ka da jeans din ka za ka dan fita da rana ka dan sa don burge wa ko kuma don wani aiki.

To ina wanke kayayyaki na ran Alhamis ne. Dalilin da yake son Alhamis, dan ran Alhamis ban da aikin yi ko kuma sati sati, mako sati sati. Wata sa'i ma kayana yana kaiwa har ran Asabar. Nan sabida ran Asabar a za ka je aiki, ba za ka je makaranta ba. Ka na dai gida, sai ka ɗibo wanki ka tayi. Shi dai wanki matsala na da shi shanyawa ne da ɗaurayewa. Amma dai in dai tun wanki ne, zan iya zauna ta wanki kama awa shida ko biyar.

To, abin da nake ji dan nishaɗi shine kallon film ko kuma anime. Su suke ba ni nishaɗi domin a film ɗin fina-finan za ka koyi abubuwa masu kyau. Eh, lokutan kan kuma da ba na yin kallon film, ina buga game. Koyi game in ƙwallo da aka ƙera ƙera kamar e-football. Na iya buga game' dan sosai, ina buga shi sosai don nishaɗi. Zan haɗa da abokanaye na mu buga ko kuma mu buga division inda za ka ringa ƙarawa da matsayi.

To ya'yan itacen da na fi so shine banana ko kuma kankana. Su sun fi daɗi amma dai wanda na fi so nafi ƙauna zan ci a kowane lokaci shine dabino. Ko wane lokaci ka bani dabino zan ci. Dabino yana da daɗi, yana da kyau a jiki kuma tunda muka tashi muna cin dabino sosai.

To ina rufe baki lokacin da nake hamma. Dan in ba ka rufe bakin ba wani abu zai iya shiga bakin ka kuma a, a, a addinan ce bai da kyau kuma tsaftacewa bai da kyau. Dan wani cututtuka in ka buɗe bakin ka ko kuda ko wani abu zai shiga bakin ka. So gaskiya mu an koyar da mu mu rufe bakin mu sanda muna hamma.

To, na fi son ice cream ɗin vanilla. Shi ya fi daɗi gaskiya in ka sha shi yafi yafi. Don kuma akwai su strawberry, su cokuleti. Ni bana cika son cokuleti sosai. Cokuleti yana ɗaci -ɗaci, amma dai indai vanilla ɗan fari-farin shin nan yafi daɗi, yafi auki. Kuma in ka sha shi za ka ji shi a bakin ka.

To ina ƙera bidiyo amma sai ya ƙama ba sosai sosai ba, bana yin shi akai-akai don banda lokutan ƙera bidiyo, bidiyo sai dai in dai wani abu mai muhimmanci ya faru a rayuwa na ko dai ina so in ɗauka wani abu shine zan ƙera bidiyo.

Ina amfani da sabulun lawar shi yana da daɗi don akwai su papaya dasu sauran su a ciki da yake gyara jiki. Gaskiya sabulun na da ƙanshi dun sabida an sa mai abubuwan ƙanshi. Ni bana amfani da su sabulun wanki dun yana ɓata fata kuma gaskiya bai da daɗin wan-wanka.

Gaskiya ina son ƙwai dafaffe ne soyayyan dai sabida mai baya, baya da daɗi. Mai yana kashe jiki kuma ƙwai dafaffe ya fi sauƙin dafawa. Dun shi kawai ruwa za ka nema ka sa ƙwan ka sai ka dafa. Amma dai ƙwai soyayye shi sai ka nema mai, ka nema maggi, ka nema albasa.

Koke-koke dai gaskiya ni ban damu da shi ba. In kana so ka yi mun koke-koke gwamma ka fito ka gaya mun, mutum mai koke-koke bai da gaskiya. Don saboda indai akwai wani abu kawai ka gaya mun ba sai kana raɓewa wata lungu ka zo kana magana koke-koke. Koke koke kamar hanyoyin kan da za ka iya sanin mutum munafiki ne.

To gaskiya dai bana rera waƙa lokacin wanka. Lokacin wanka a cikin bayi bai da kyau kana rera waƙa don sabida wani zai ya ɗauka ko kana ɗagi ko kana wani abu har yazo mai wa ya cutar da kai. So rera waƙa a bayan gida bana yi. Ina dai rera waƙa indai ina wanki ko dai muna tare da abokanaye ana shaƙatawa. Shine nake rera waƙa.

To, gaskiya ragowan abinci muna sa ta a firiji ne mu ci ɗumame. Kuma ɗumame yana da daɗi da safe tun tun tuwo da miyan kuka. Amma wata sa'i abinci kafin ya ɓaci muna kyautarwa ne. Kaga ragowan abinci yana da wani sirri. Inde da sassafe ka tashi akwai yunwa ka ci ɗumamamen tuwon nan. Ka fi ƙoshuwa da a kan waya mutuwa ya tashi. Su shinkafa kenan.

To gaskiya in ya kama ina yin tapi sosai. To in dai kama a ƙwallo ne, kana kallon ƙwallo ina tapi sosai, tattafawa nike. Ina hada hannuna biyu ne, inta tafi da kyau. Don wata sa'i tafawa tana da dadin yi ne. In an sa sauti kamar irin sautin da aka mana da muke yara If your happy and you know clap your hands, sai mu tafa da kyau.

Rana mafi kyau a mako shine ranan Juma'a. Dun gaskiya a ranan Juma'a ana gama ayyuka da sauri a tafi domin lokacin sati ya kusa. Kuma a ranan Juma'a ba a cika aiki sosai sosai, dan sabida duk aikin da ya kamata a yi an gama shi ranan Alhamis. Ranan Juma'a shine rana mafi kyau a, a mako.

Toh dai ni bana tallace-tallace dan sabida wata sa, i tallace-tallace bai da kyau. Kana yawo, kana yawo kana tallace-tallace duk dai zai iya jawo matsaloluka da yawa kaman a iya kidnapping dinka ko kuma ka samu wani hatsari ba wanda zai kula da kai, ba wanda ya san ka. Kuma tallace-tallace bai da kyau a sana'a. Shi ba ma sana'a mai kyau ba ne.

To gaskiya abincin da na fi so sosai shine sakwara. Shi ne dakyakken doya. Sakwara yana da wani sirri ne. In ka ci shi da danƙo akwai daɗi. Gaskiya sakwara duniya ne. Dan yanzu sakwara kuma ba kowa ya iya daka wa, sai bagwarawa masu duka sosai. Kaga shi sakwara sirrin ta shine da daɗin ta da miyan egusi ta fi daɗi ne ko kuma miyan aleyhu ganye.

To abokin dai ciniki shi de ana haduwa da shi ne lokacin ciniki. Toh ciniki dai inde mutum yazo za muyi ciniki da shi. Yanda zai taimake ni zan taimake sa kuma abokin ciniki ya dangantaka a kowanne da za ka yi waziminci da mutunci da shi domin ya dawo. Kuma duk kowa ana mai haka sai dai mutumin da shi dai bai soka da alheri ba.

Eh gaskiya ina son turare kullum. Turare kullum yana cire warin jiki kuma warin jiki bai da daɗi. In ka shiga cikin mutane za a ganka kamar ƙazami kuma ƙazanta bai da kyau. Kamar yadda bature ya ce "cleanliness is next to godliness" su tsabta in ka yi wanka kasa turare zai fitar da kai da ƙanshi sosai.

To dai, hoton da suke kan wayana, wayan su a WhatsApp ne amma dai na, ina saving din su a Google Drive ko kuma ɗan memory card ɗin da ke wayana shi nake ɗan amfani da shi ina, ina sa wayan su hotuna. Don wayan su hotunayen abubuwan da mutum bai kamata ya manta ba ne sosai. Akwai hotunan yen aure, abokanaye da mutanen arziki, akwai kuma hotunan yen receipt ɗin biya, hotunan yin abubuwa da yawa dai so hotunaye na ina, ina ajiyan shi akan Google Drive na.

To ina son buɗe taga a ɗaki dan buɗe taga a ɗaki yana da kyau. Taga dai inda an ka buɗe shi a ɗaki ina son buɗewa dan ya fi daɗi a ɗaki.

To gaskiya, ni bana kunna sanarwar application. Indai sanarwar application ɗin da nake kunnawa ita ce kawai ta WhatsApp, domin in san cewa wani ya tura mun saƙo na musamman ko mai muhimmanci. Kuma sanarwar apps ɗinnan gaskiya wata sa'i ba za ka so mutum ya ji abin da kake da shi ba, amma zai iya fita domin sanarwar kowa zai ji.

To ni dai ina zuwa kasuwa ran Asabar Asabar kenan in mutum yana da kuɗin siyan kaya. Dan sabida wata sa'i sai da kuɗi ake shiga kasuwa. Kaga in ka shiga kasuwa kaga kayan sawa mai kyau da zaka siya domin wani uzuri. Kasuwa kuma dai ba dai kamar gida bane da ake zuwa. Sai ka tashi kaje kuma sai da kuɗi neman abunda kake so.

Eto ina iya kunna wuta, indai wutan kendir ne zan iya kunnawa, indai wutan waya zan iya kunnawa, indai wutan, wutan gas ne zan iya kunnawa. To wani irin wuta, amma ko wani irin wuta zan iya kunna shi. Wutan tochi bai da wuya, in ka, in ka nema application din tochi sai ka kunna. Wuta kuma na gawayi ko ashana zaka neme shi ne da ɗan leda ko roba da zai kama a jikin gawayi sai ka kunna. Wuta kuma ta switch kawai zaka danna ne so da kwan wuta zai kunnu.

To! Ni dai na fi son fure irin taros mai kyau, mai kala ja wanda zaka iya ganin shi da kyau mai daɗi. Shine irin furen da na fi so. To fure dai suna nan da yawa da yawa, masu ƙanshi da yawa. Amma ni dai na fi son fure ta ros. Ta ros ɗin tafi kyau, ta fi ƙanshi.

To gaskiya rahoto dai bana ja in dai rahoto ne ni ba dan jarida bane da zan ja rahoto rahoto mun bar ma masu ja.

To abincin gargajiyan da na fi so nafi son tuwo da miyan kuka. Dan shi, ance wai kuka na gyara jiki kuma yana da wata sirri mai kyau. Kuka dai da ake ganin ta tun tsofaffin kakan mu muke sha. A cikin gidan mu akwai icen kuka makegi. To kuka dai shi, shi daɗin sa in ka same shi da tuwo da ruwa za ka ji dam ka ƙoshi kuma kuka yana sauka da kyau.

Gaskiya ba ma son uniform a wajen aiki. A wajen aikin mu kawai ka sa kayan gida mai tsaftace mai kyau, sa uniform sai masu makaranta. Kuma niba a makaranta nake aiki ba aiki a makaranta aiki ne, gwamma dai ka samu aiki a wurin daida ba za ka sa uniform ba.

To gaskiya ni dai mai shan ruwa sosai ne. A rana daya ina iya shan bag din ruwa daya. Don a wata sa'a a sama ina shan pure water biyu ko wane abinci da na ci. To gaskiya ina shan ruwa sosai, ni mai shan ruwa ne sosai. Ba karamar ruwa na ke sha ba. Kuma in na tabbata ina shan ruwa na siya ma abokina da ke baya na.

Kayan titi da nafi so shine meat pie. Dan yana da daɗi. Meat pie sosai nake son shi. Ekwa idan ka ci shi zaka ƙoshi da sauri. Ko yana da, yana da dankali, waƴansu albasa, abubuwa dai mai daɗi a tsakiyar shi.

To gaskiya bana yi, don sabida sirri ne. Wani zai iya samun wurin da kake yi ya cutar da kai, wani kuma zai iya samun wurin da ya kake domin ya ɓata ma lokaci ko ya ci mutuncinka. To gaskiya ni bana yawan hawa yanar gizo. Ba komai ake rabawa a yanar gizo ba dan bai da kyau. Za a san sirrinka.

To dai na fi son yanayi mai sanyi kaman lokacin kaman in akwai AC ko wuri akwai sanyi, dun wuri mai zafi zaka ta zufa, zaka ta jin ba ƙarfi, ruwan jikinka yana ƙarewa. Amma dai wuri mai sanyi kaɗan sa ka rigar sanyi wani abu shikenan zaka iya zama a ciki. Wuri mai zafi kuma bai da, bai da kyau.

Gaskiya rubutu na inde ina rubutu da sauri baya da kyau amma da ina tsani ina rubutu yana yin kyau sosai. Da har mutane da yawa na ce mun in dan zan zara musu wani abun da rubutu na dan yana da kyau sosai.